Kana fin son shinkafa ko tuwo? Eh, na fi son son shinkafa bisa ga tuwo, saboda shi tuwo, sau dai yawa an fi yin tuwon masara yanzu ba a cika yin tuwon dawa ba saboda mu a nan arewa. Mu fi cin tuwon masara saboda mun fi noma masara bisa ga dawa. Eh, amma akwai inda sun fi yin tuwon dawa. Lalle, lalle in dai mara inda sun fi yin tuwon dawa ne, eh tuwo gaskiya yana da daɗi sosai amma ko a ina nima an fi son shinkafa bisa ga tuwo. Dudda dai tuwon dawa yana da amfani sosai kuma yafi zama a ciki ba kaman tuwon masara ba saboda yana daga cikin babban dalilin ne ya sa ban son tuwon masara saboda shi gabaɗaya an yi shi in ba dai mutumin da ya, macen da ta iya sosai ba, in ta yi amfani da garin ɗin Malaysia. Lalle zan sai, sai aka ga tuwon nan da ka ci shi nan da nan zai narke a ciki kuma ya dinga sa mutum fitsari so akai-akai. Amma shinkafa bai da wannan, bai da wannan, bai da wannan narki wannan da nan zaka ci shi ya rika ma ciki dudda dai kowa da yanayin jikin shi. Amma ni dai nan da abun na fi son shinkafa bisa ga tuwo saboda wannan dalilin saboda da zara na ci tuwo tuwo ya dinga sa ni fitsari kenan. Na dinga zuwa fitsari kenan musamman ma tuwon masara. Am-amma tuwon shi tuwon dawa yakan zo min da sauƙi gaskiya. Idan na ci shi ban fiya zuwa fitsari sosai ba kamar shi tuwon masara. Amma tuwon da, amma shi shinkafa ko lalle idan na ci shi in dai na ƙoshi sosai ya kan rika min ciki sosai sosai na gaske. Amma shi tuwon masara sai dai in ci shi har ya isheni ko dai na ci ya na ƙoshi lalle bada jima ba sosai. Sai in ji na fara jin yunwa saboda bai da wuya ni a jikina ya narke. Lalle bai da, ba wuya na je za ka, zan ji ya narke a cikin, a cikina can sai in ji kuma na fara yin fitsari akai akai. Shi yasa na fi son shinkafa bisa ga tuwo. Hmm, wannan dalilin ne shi ne ya sa na fi son shinkafa bisa ga tuwo. Saboda shi shinkafa yana da diyan diye dafu bai da narkewa sosai. Musamman ma a ce shinkafa an sa ma shi wake, eh kuma ya dafa duka ne ya ji mai. Kuma sa'annan bayan an gama shi aka ɗauko salad aka zuba mai. Hmm, ya haɗu sosai sa'annan aka yi ƙarin samu aka yi ɗaci aka yi sa'a aka sa mai mai kai aka sa mai nama habawa. Yanzu za ka ji ka ci kuma ka ji daɗin cin abincin ka ƙoshi. Dudda shi ma tuwo in dai miyan shi yayi kyau sosai, eh musamman an yi miyan kuka ko kuɓewa an sa mai man shanu kuma sa'anan miyan da za a yi miyan manja ya ji manja sosai, ya ji manja sosai ko kuma an yi miyan agushi, eh tuwon dawa ƙenan shi kuma tuwon dawa a ce anyi mai miyan agushi ko miyan alehu ya ji mai sosai ya ji maggi. Lalle za a ga cewa tuwo yayi daɗi sosai sosai amma duk da haka tuwon shinkafa yafi ma na shi saboda shi shinkafa na daban ne a cikin su, na daban ne a cikin wayanan abinci. To wannan dalili ne ya sa na fi son tuwon shinkafa kai na fi son shikafa bisa ga tuwo. Saboda in ci abin da zan ji na koshi kuma ya birge na koshi kuma na ji dadin sa ba wai ina cin abu na ji ya ishe ni ba ko kuma ya gyashi ni ba an kuma bayan na gama ci kuma ya zo.

Me kake yi da ragowar abinci? Eh to, idan abinci yayi ragowa sau daya wa, mu kam bar shi zuwa safe ne, eh in tuwo ne mu ɗumama shi in shinkafa ne shima duk muna ɗumama shi sai mu ci shi da safe. Wani zubin kuma nikan ga ya zai kasance ne mu sayi wani zubin mu kyauta da shi mu ba ma mabuƙata in da daddare ne kenan. Amma idan muka sai abinci ya rage wani zubin da rana, kyauta da shi muke yi mu bayar da shi ga wanda yake buƙata, eh saboda shi ma ya samu ya amfana ko kuma in wajen sha, ani ne. Amma ragowar abincin da muka ci muka rage anan muke barin shi sai dai almajirai su zo su ɗauka su cinye ko kuma ma in ma babu al'majirai. Haka nan za a zo a ɗeba ɗanɗumci sai aba wa wani kyauta. Wani ma ya kai ga in ma bai da wani yawa, har azubar. Wani zubin kuma ragowar abinci idan ya kasance abun da aka rage abincin ne kobe yi daɗi ba sai aka ci aka rage to irin wannan ragowar wani zubin akan ɗauka a mazubar da shi a kwandon shara ko kuma a ba wa wani dabba yaci idan ya kasance abincin ko bai dafu bane ko kuma ba daɗi. Amma ya danganta idan irin abincin bai dafu ba ne, irin ba zai ciwu ba. Idan mutum ya ci zai iya mai ta'addi sai ya ɗan ci ya rage sai abinci a ba ma dabba ko kuma abinci ne irin ko bai daɗi ba mutum ya yi dan ra, a yin shi. Shi ba zai iya ci ba ko kuma shi ba zai iya cinye wa wajen rage to irin wannan akan ajiye shi. Wasu sukan ajiye shi zuwa safe su ɗin ɗima, wasu su kuma sukan yi kyauta da shi ko kuma in su ajiye zuwa safen kyauta shi ma za su yi da shi. Duba da lokacin da suka rage abincin, ƙila babu masu mabuƙata a kusa sabida haka ragowar abincin sai su ajiye shi zuwa lokacin da mabuƙata suka hallaro sai a ɗauka. Wannan ragowar abincin a ba su. Amma sauda yawa dai ragowar abinci de indai tuwo ne ɗumamame ake yi da shi da safe. Wasu sukan ɗumame su ba almajirai wani zubin kuma wasu sukan yi ɗumamen su ci kuma su raba ma almajirai wasu kuma sun ce ɗumaman su kaɗai suke ci. Ba wani batun aki ra almajiri a ba shi lalle yanayin yanda dai muke yi da ragowar abinci kenan. Amma sau dayawa dai indai ya rage mukansa mu wuri na muna kama almajirai de. Mukama mukan samu dai wuri dai a jiye wannan abinci sabida anjima kila za'a bukata sau dayawa dai haka muke yi da raguwar abinci. Nan dai ba'a zubar da shi irin kamar yanda wasu masu kuɗi sukeyi da zarar sun ci abinci cokali daya, cokali biyu, to wannan abincin ya riga ya tashi aiki sai dai a dafa wani. Wannan kuma da ya rage ɗin sabida dai a nuna. Girman sarauta shi kenan ya raga. An riga an shafe babin shi domin sabida haka mu dai ni dai na fisan sabida haka ragowar abinci sau dayawa dai ajiye shi na ke yi zuwa safe sai in ɗumma sai a ci sai kuma a yi a ci a ci a ƙoshi sabida ragowar jiya ne kan ajiye shi. Abin dai in da ba zai lalace ba. Eh sai kuma daɗin daɗin karawa abincin da ya ragu idan ma an ajiye shi zuwa safe akan dubawa shin ya samu matsala ko bai samu matsala ba. Duk in ya samu matsala wanda zai illata ɗan adam to zubar da shi ake yi. Amma in bai samu matsala ba to zuwa akeyi a ɗumama.